Dangantakar mu da makabarta akwai nisa. Kafin ka ce za ka je makabarta, sai ka yi tafiyan kilomita, mita, mita miliyan bakwai. Kafin ka kai makabarta, sai ka hau abin hawa sai kaje. Ka tashi daga farko, ka yi na biyu, ka yi na uku, ka tashi, haka ya ganni. Shiyasa ka yi tafiyan mita makabarta muna nan da nisa. Bamu na kusa, muna mamɓa muna kusa cikin, cikin mita. Ciki makabarta, makabarta wuri mai nisa ne da na gurin mu. Akwai nisa kwarai da gaske baya ga wurin da ke kusa da mu bane. Amma indai zamu je babu nisan zuwa, zamu hau abin awa sai mu je mu dawo a nan makabarta take.

Gargajiya, gargajiya ne. Gargajiya, gargajiya ne. Wani da safe wani gargajiya za ka samu ga, za samu gargajiya. Akwai gargajiya masu hannu, akwai gargajiyan magani dai ha ka, shi nake bukata. Ko ya ya gargajiya, yake inda yana aiki, tinda magani magani ne. Ko za ma tausa haka, ko za a ba ka maganin gargajiya. To zaka zayi amfani da gargajiya. Hakanan nake. Gargajiya abun da idan ka yi amfani da shi yama fi wani maganin baturen aiki. Shiyasa nake amfani da gargajiya kowani lokaci. Gargajiya abun da nake so ne kowani lokaci. Kuma zan yi koƙari in ci gaba amfani da shi. Duk lokacin da na ga cewa na yana aiki kuma aka nuna mun shi.

Ina irin kowane wasa a waje, irin wasan dariya, wasan farin ciki da juna, wasan nishaɗi, wasan da za mu taba ma juna dariya. Wannan ya yi dariya, wannan ya yi dariya, mu ta ma juna wannan ya ce wannan bai yi, wannan ya ce wannan a. Kawai dai wa-wasan da dai zamu yi sa juna farin ciki, irin wasan da muke yi kenan. Mu ta ma juna tsiya, muna ma juna tsiya wannan ya ce ah ka fi ni kuɗi, wannan ya ce ka fi ni ah wannan dai. Irin dai wasan tsiya dai shine nake yi a waje. Bana wasan da zai sa faɗa ma mutum rai, ban yi irin wasan. Wasan tsiya kawai muke yi da juna. Ina ga wannan ya isa. Bana kowane wasa kuma. Kowane lokaci wasan tsiya kawai muke yi. Gabar ƙwa arshin dan ta yin wasan tsiya, ni da abokanai na, mu sa mu farin ciki, mu tso.

Kuzari bana cika yin kuzari da safe ko da yamma. Ina nan ne a ciki inda zan yi safe, dare zuwa zama. Da safe za na yi kuzari, da dare za na yi kuzari, da yamma za na yi kuzari. Ko wane lokaci ina yin kuzari. Saboda kuzari ba wani abun da ke da wahala ba ne. Ina yin kuzari ko na tashi da safe ko kuma da rana ko kuma da yammaci. Haka nan nake kuzari. Kuzari ta ba abin da zai bani ciwon kai ba ne ko kuma abin da za ta bani wahala ba. Amma ina kuzari da safe, da yamma kuma. Ko wane lokaci ina yin sa. Bana, bana wahala akan yin kuzari da safe ko da yamma. Abu ne masu kyau, abun ne masu jin dadi, abun ne masu ƙara ƙwan ciki a kowane tafiya.

Launin jakar kudi na, asusun banki. Asusun banki shine jakan launin kuɗina. Asusun banki, asusun banki shi da inda nake ajiye kuɗin in na dawo ko daga gida. Sura ne wurin na nake ajiye kuɗi. Amma asusun banki shi na fi amfani da ita, saboda shi ko ina zaka je siyan abu zaka iya tura kuɗi. In ka tura, sai ka cire. Na fi yarda na yi amfani da asusun banki. Na fi son ina amfani da asusun banki a kowane lokaci. Ta bani saukin amfani. Wurin walwalan wurin amfani ya sa na fi yarda da asusun banki.

Ba na raba gurin da nake yanar gizo. Ni mutumi ne, mutumin kulle. Mutumin da ba ka iya zuwa kusa da ni, ba ka iya sani abin da ke ta da ni. To ba za ka iya taɓa kayan yanar gizo na da kai ba. Ba kowa ke samun kayan yanar gizo na ba. Abin yanar gizo na, na wani kaɗai ne. Kaɗai ke amfani da abin yanar gizo na. Daga farko har ƙarshe, ni kaɗai ke amfani da abin yanar gizo na. Sai ka na tafi in jin daɗinshi kowane lokaci. Na amfana da yanar gizo na a cikin anƙali kwanse. Babu wani fargaba, babu wani ko wani abin da zai hana ni walwala wurim fallasa yanar gizo na. Yanar gizo na abunda na yi ya shafa ni kaɗai. Wanda ya isa a cewar yanzu ya samu yanar gizo na dani. Ni kaɗai nake cika yanar gizo na.

Ina fara aiki ne a ƙar da zarar na farka, da zarar na farka nake fara aiki bana da lokacin hutu. Ina farkawa zan ci abinci, idan na ci abinci sannan zan ajiye kwanu, idan na ajiye kwanu sannan na dawo, idan na dawo nan zuwa anjima idan na dawo ɗaki sai na fara aiki. Bana da lokaci, da zarar na tashi daga bacci na fara aiki na ranan ke ne. Bana da lokacin hutu, kowane lokaci ina cikin aiki ne, kowane lokaci sai da aiki nake yi. Manyan aiki kowane rana ban ma jin daɗi, saboda ma'ana ce me ya sa ma me amfanin aiki. A nan da aiki ba zan nayi aiki ba, to kowane lokaci sai na yi aiki. Da zarar na tashi da sassafe aiki ne nake fara yi bana yin komai. Don sai da aiki zaka samu walwala da kake so.

Lokacin da ruwa yake zuwa, lokaci ne wanda ba za ka aibata shi ba. Ko wane lokacin ruwa zai iya zuwa, ko wane lokacin ruwa ba zai iya zuwa ba. Lokacin da in ruwa ta zo, lokacin da na ga ruwa ta fara zuwa, in da na ga cewa ya kamata ko in ruwa ya zo ba za ta lalata shi ba, zan yi aiki a kan sa. In da na ga cewa in ya kamata a gyara shi, sai na gyara shi kafin ruwa ta zo. Saboda ruwa abu ne wanda idan ya fara, in ba ka gyara wurin ba, abubuwan za ta zai shafe ka kuma za ka ji daɗiba sosai. Mai yasa ko idan ruwa ya fara, tun kafin ƙwaiɓatan ruwan ya zo, zan fara shirye shirye. Na fara shirye shirye, inda na san cewa ko ruwa ya zo, ba za na samu matsalar komai ba. Na nan ina samun cikin natsuwa na ina yin komai. Shi yasa bana yadda in dai ruwa lokacin ruwa ya zo, ina nan na shirye shiryen koma abubuwa na ne.

Ina kawowa. Gidanmu a wannan ne, in zan kawo shi zan iya cewa gidanmu nananne a ciki. Idan zaka gan gidanmu da bakin gate, ka kantar da bakin gate za ka shigo ciki. In ka shigo ciki za ka miƙe, za ka ga wata block aka ƙara miƙowa ciki sai ka zo ciki daga haka ka samu ɗakina. Inda gidanmu ba gidan da ya ɓoye ba ne, yana sama anya ne. In ka biyo ta anyan abubuwa ka shigo, ka biyo layi ta biyu, ka shigo layi ta uku za ka biya hanun ta dama ta uku sannan ka zo tayan gidanmu. Gidanmu ba abun da ya ɓoye ba ne da za a ce wai ba za a yi suran ganewa ba. Kowane lokaci zaka iya gane shi maka ji daɗin inda zakayi da shi. Hakanan gidanmu take.

Abin da na fi so shinkafa da taliya da wake. Shinkafa da taliya da wake shi na fi so. Saboda taliya da wake in aka hada shi wuri. Da idan ka zama cin ta, kana cin shinkafa ne. Kana cin ta, kana cin ta za ka taji kamar kattakaare. Shinkafa abu ne wanda kuma idan ina cin ta shinkafa da wake aka samu, aka mun miya mai lafiya da su kifaye a cikin miya da su nama a ciki. Za kaga In na fara cin ta, in na fara cin ta zan ji kamattakaari. Hakazali ka taliya, abi shi da su ɗan ƙananan namomin nan a hanyar ƙasa ciki. Lokacin da zan jika man da ban a rayuwa ta, zan ji babu abin da nake so. Komai na fi tan min na fi son shinkafa da taliya da wake. Taliya a hada shi da wake, shinkafa ma a hada shi da wake haka na fi son su.

Kwarai da gaske, muna amfani da ruwan rijiya, dashi muke abinci wani lokaci. Muna amfani ruwan rijiya, muna bani kwaguwan rijiya, muna ba sandafi, munayin kowa da goma, kamata ruwan rijiya, muna ƙoƙari munayin goma da goma gaya kamata, mamu wasa da ruwan rijiya, ruwan rijiya abin da yake, idan ba ruwan famfo, idan ba ruwan famfo wajen mu ta amfani da shi. Munayin amfani da ruwan rijiya, koya take, wurcin ba wana bin faɗa bane, ban ga wana bin illala yake da shi ba. Ruwan rijiya abin da za ka yi amfani da shi ne, abin da zan amfani da shi, abin da zan amfa amfani da shi, muka samu wajen daɗi da natsuwa.

Ba mu na da Wi-Fi a gida, ba a gidan manya muke ba. Mudai ba mu na da Wi-Fi. Wi-Fi mu kaɗan ne, ba mu na da Wi-Fi a gida. Wai ina muke ban da Wi-Fi? Wi-Fi mu, irin nai amfani da ta waya ta, kuma na ɗan yin waya ta sannan na kunna ta. A da nake da Wi-Fi baya yanzu ba. A da nake da Wi-Fi ba yanzu ba. Wi-Fi na ta ta samu matsala aka sace, shiyasa bani da Wi-Fi. Yanzu Wi-Fi waya nake, na ɗan yin waya na sannan na yi amfani da ita. Sannan kunna Wi-Fi wannan, na kun-kunna Wi-Fi ɗayan waya ta sannan na kunna data wannan sannan kunna hotspot sannan in kama wancan. Idan na kama shi, na kama shi sannan in kunna ta hakanan nake yi. Shiyasa na ga data na baya, yana saurin ƙarewa kowane lokaci idan na kunna Wi-Fi.